Ku bamu labarin neman gida da batun dillalan gidaje. Gaskiya, neman gida abu ne wanda ni ba na so sosai. Abun yana da yana cima mutum tuwa ƙorya siyasa. Idan ina ranti wani gida, ba na so in fita haka domin, aa, dalilan gidaje sukan sa abun ya ba ma mutum wuya. Su kan tara kuɗi a kan gidaje domin su samu ladansu dai suka. Don haka gaskiya, abun ne abun nan ba shi da kyau kuma yana cima mutane ƙorya tuwa ƙorya.